Inayin waƙa a cikin zuciya? Eh to ai waƙa kaman abinda kakeso ne, abinda kake so shi zakayi a cikin zuciyan ka koba hakaba? Kuma ni gaskiya ni ina ina son waƙa sosai. So kamar inna zauna shiru ni kaɗai, inna sa air peace abin kunne, sai inyi waƙa cikin zuciyana. Ina sai indinga ma'meen abin da nake ji, nakan waƙa acikin zuciya gaskiya.

Yaya nike gaishe da mutane? E to ina gaishe da mutane ta hanyar sallama kaman "Assalamu alaikum". Cewa haske da nishaɗi tare zuwa gare ka shine gaisuwa mai kyau wanda zaka ma mutum ma idan kaman ka mashi addu'a kenan. Ni haka nake gaida mutane gaskiya.

Eh ina sanya safa kullum. E to gaskiya ina sa safa amma ba kullum ba saboda yanzu ma an fara sanyi gaskiya. Amma ina kan, nakan sa safa kamar da safe haka in zan fita aiki sai in sa safa a ƙafana amma ba kullum ba gaskiya saboda kuma in zan kwanta haka amma ba kullum nake sawa ba gaskiya.